Ina kunna kendir a gida. Domin haskaka gida. Kuma kendir yana da matuƙar amfani domin yana haskaka mini gida. Ina jin daɗi matuƙa sai dai wani lokacin kuma kendir yana da hatsari domin yana haddasa gobara musamman idan aka ajiye shi a wurin da bai kamata ba. Zan iya tunawa akwai wata ƴar'uwata da ake ce ma Zahra ta taɓa kunna kendir ta ajiye shi akan madubi. Kendir ya gama ci ya fara cin katako. Kan ka ce me! Ɗaki ya kama da hayaƙi. Ko da suka tashi mudubi ya fara ci da wuta. Allah dai ya kiyaye gobara ba ta kama gidan ba. Suka maza suka kashe. Allah ya kiyaye ba su samu matsala ba. Sai dai a halin da ake ciki yanzu gaskiya kendir ya zama tsohon yayi. Ba a fiye yin amfani da shi a gida ba. Don gidaje ba domin haskaka gidaje. Musamman ma da yanzu da sola ta, ta zama ruwan dare a cikin al'umma. Musamman ma idan mutum ba shi da halin da zai sa sola, zai iya sa sola, meɗan ƙaramin kuɗi wacce za ta ba shi haske. Ko da kwai guda uku ne. Ko da mu sani mutum ba zai iya kunna firiji ko fanka da sauransu ba. Sai dai ban sani ba. Ana ma sayar da kendir yanzu a shaguna duba da cewa yanzu an bayyaye shi. Ba na jin ana s, ba na jin idan mutum zai nemi kendir yanzu a shago zai same shi cikin sauƙi. Duba da cewa yanzu mutane sun fi amfani da fitila kuma ba a yayyin shi sosai. Sai dai a zamanin da mutane da dama sun yi amfani da kendir duba da cewa a wancan lokacin shine hanyar da mutum zai yi amfani da shi domin haskaka, domin samun haske a gidansa. Sai dai kuma a yanzu kendir ya zama tsohon yayi. Ba a fiye amfani da shi ba. Sannan kuma abu ne da yake buƙatar kashe kuɗi sosai da sosai domin kullum mutum zai iya kunna kendir fiye da ɗaya domin ganin haske a gidansa. A zanin, a zamanin baya ana amfani da kendir domin kunna fitila domin haskaka gidaje. Amma yanzu kendir ya zama tsohon yayi. Ba a fiye yin amfani da kendir a gidaje ba duba da cewa yanzu fitilu su ne ake amfani da su. Ko da mutum ba shi da fit, da sola akwai fitilu da ake amfani da su da suke yin caji. Idan an kawo wuta kawai sai ka kunna cajin wuta. Idan ka, idan sai ka jona cajin fitilarka. Idan tayi caji ko da an ɗauke wuta ba mutum ba shi da matsala sai kunna fitilarsa. Amma kendir abu ne gaskiya da yake ɗaukan, da yake cin kuɗi sosai. Duba da cewa a kullum mutum sai ya kunna kendir fiye da ɗaya.

Ina buga rubutu da sauri. Bana mantawa a lokacin da ina ƙarama. Na sha wahala sosai kafin in iya rubutu. Sannan kuma da na zo na iya rubutun, sai yin rubutun mai kyau shi ma ya ba ni, yake ya ba ni matsala. So tari idan naga rubutun wani ƙani na mai suna Anas, rubutun yana burge ni kuma daddace wa shi ba hago ne da hagu yake rubutu. Amma daga baya da na natsu, na zo na koyi rubutu a hankali sai ga shi ina yin rubutu mai kyau. Ni kai na rubutu sai yazo yana ba ni, rubutu na yazo yana burge ni. Sai dai kuma gaskiya a halin yanzu bana iya yin rubutu da sauri. Duba da cewa ba koyaushe ake yin rubutu ba yanzu. Saboda fitowar iPad da kuma wayoyin hannu. Yanzu rubutu bana yin shi sosai. Duba da cewa na gama makaranta, na gama jami'a. Rubutun da zan yin, in ɗan yin rubutu nan kaɗan ne. Sai in yi wata da watanni ma ban yi rubutu ba. Duba da cewa ko da rubutu, rubutu wasiƙa yanzu ba a rubuta wasiƙa ta takarda a tura ta email. Sai dai kuma ana yin rubutu, ba a rubuta wasiƙa ta takadda a tura ta pass office. Ba kamar da ba. Domin a da mafi yawanci hanyoyin sadarwa ita ce hanyar yin rubuta wasiƙa. Amma a yanzu ba a rubuta wasiƙa. A yanzu zamani ya kawo cigaban da a lokaci ɗaya za ka rubuta saƙon wasiƙa ka tura wa abokinka da yake ƙasar sin wato China ko Saudi Arabia ko Kuwait ko Dubai ko Egypt ko kuma a cikin ƙasar ma da kake ciki amma yana chan wata jiha me nisa. Za ka yi rubutu ka aika mishi rubutun ya je cikin ƴan sakanni. Sannan kuma za ka iya tura email shi ma zai iya tafiya cikin ƴan sakanni mutum zai iya gani. Za ka iya ma kana iya, kana rubuta wasiƙa a yayinda kake rubuta wa mutum wasiƙa, mutumin da yake nesa da kai kilomitoci masu yawa a lokacin yad yana kallon, yana ganin cewa kana yi, kana rubutu yana kana gama rubutawa saƙon zai isa gare shi. Dan haka an sami cigaba sosai. Ta yadda ba a iya yin rubutu sosai a takarda. Yanzu rubutu galibi ya koma, rubutu a takarda galibi ya koma hannun ƴan firamare da sakandare. Sai kuma jami'a. Ko da yake jami'a ba a fiya yin rubutu da yawa ba. Amma a jami'a lecturer suna ba da handouts ne. A wasu lokutan kuma wasu lecturer sukan yi note a inda suke dictation ba wai su rubuta a allo ba. Sukan, sukan yi karanto note su kuma ɗalibai suna cigaba da ɗauka suna rubutawa a takardarsu. Sai dai kuma ina sha'awar in yin rubutu wato ainihin ina sha'awar in yin rubutu ko da a kan kwamfuta tace ina sha'awar in rubuta wani rubutu domin wata matsala da naga tana faruwa a cikin, a cikin al'ummata. A yanzu haka ma na fara yin rubutu akan wata matsala da naga ta taso a yankin inyamurai inda musulunci yake yaɗuwa. Sannan kuma su inyamurai suna nuna matuƙar adawa su gama da wannan yaɗuwa da addini yake yin. Shine nake son in yi rubutu. In yi rubutu akan ita wannan matsalar a cikin rubutun nawa ina son in nuna musu cewa shi addini yana yaɗuwa ne da ƙarfin Allah. Sannan kuma abin da Allah ya rubuta to babu wanda ya isa ya hana shi. Ina son in yi rubutun in kuma ba da misalai da abin da ya faru a tarihi musamman a lokacin da addinin musulunci ya fara, ya fara. Rubutun ina son in yi shi mai kyau wanda zai ja hankali. Kuma rubutun ina son in yi shi mai kyau da zai ja hankali ya kuma ba da ilimi da fahimta a game da abin da nake son na yi rubutun a kai.

Ina koyan fasaha sabo ta hanyar lalibo bidiyon sa a YouTube, sai dai a yanzu haka ina kokarin in koyi sabuwar fasahar bidiyo editing da kuma graphic design. Sai dai kuma abin da yake bani wahala shine akwai inda ake koyar da fasahohi da harshe na na Hausa amma sai mutum ya biya kimanin dala talatin kamin ya shiga, kwatan kwacin naira dubu arba'in. Amma ina nan ina kokarin na ga na sami isasshen kuɗi domin in je in koyi fasaha sabuwa. Duba da cewa nakan iya buɗe kwamfutata ko wayarta ta hannu in shiga manhajar YouTube domin koyon fasaha amma hakan yana bani wahala. Na fi koyan fasaha koya min shi a zahiri. Amma zanyi musamman a wannan shekarar da muka shigo ta dubu biyu da ashirin da shida yana da kyau mutum ya koyi fasaha domin fasaha, sabuwar fasaha ta kan kawo mutum tare da kan al'umma domin ganin cewa mutum ya fahimci abubuwan da suke faruwa a duniya. Sannan kuma ita kanta fasahar AI ɗin tana lura sheda mu abin da ya kamata mu yi. So tari nakan tambayi fasahar AI ta bani shawara akan abin da ya kamata in yi ko kuma wani ilimi da ya ɓuya gareni wanda ban san shi ba. Idan na tambayi fasahar AI tana bani ilimi akan abu sannan kuma tana shiryar da ni domin in gane inda zan je in samu wannan abu. Misali, a kwanakin baya da na fara yin aikin YouTube nake son in yi content na YouTube na tambayi fasahar AI sai fasahar AI ta gaya mun cewa akwai abubuwa da dama da suke janyo, da suke janyo hankalin mutane da ya kamata in yi content ina a kansu. Fasahar AI ta bani kusan abubuwa guda goma da ya kamata in maida hankali a kansu domin ganin na gina content ina. Fasaha tana da matuƙar amfani ga mutum dubba da cewa yanzu aiki yana wahala a Najeriya. Amma idan mutum ya koyi wata fasaha toh hakan zai taimake shi wajen gudanar da ayyuka. Sai dai akwai wata fasaha da ake cewa coding, ita wannan fasaha tana da matuƙar kyau da amfani. Tana da matuƙar kuma fasaha ce wacce ake nema sosai. Tana kawo kuɗi sosai. Bana manta wa akwai wani yaro a unguwarmu mai suna Mamman wanda ya yi ƙware a wannan fasaha ya kuma ci amfaninta sosai domin a sati yakan samu, yakan samu kusan miliyan goma. Duba da cewa yana amfani da wannan fasaha tashi yana samun ayyuka. Yana samun ayyuka da dama a kamfanoni da dama. Fasahar ta taimaka mishi domin gudanar da ayyukansa a kuma biya shi da dalar Amurka. Fasaha tana da kyau sosai mutum ya mallaki fasaha kuma yana da kyau sosai mutum ya koyi fasaha domin amfanin kansa.

Ina son jin kiɗan Larabawa, hakan yana ba ni nishaɗi. Ina son jin kiɗan Larabawa, hakan kan ba ni nishaɗi. Amma wasu lokutan akwai kiɗa da aka yi na Hausawa ko kuma na Turawa. A wasu lokutan shi nake, nake gama da zuciyata domin ganin na rage jin kiɗa. Amma da a ce babu kiɗan Larabawa a duniya, da na huta da jin kiɗa, sai dai shi wannan kiɗan shine kaɗai yake ɗan ɗaukar hankalina. Ina rokon Allah ya ba ni dama in daina jin kiɗan. Amma kuma wani lokacin nakan san in ji shi domin yana ba ni nishaɗi. Akwai kaɗe-kaɗe da dama a duniya. Akwai na Larabawa, akwai na Turawa, akwai na Hausawa, akwai na Fulani. Sannan kuma halin da ake ciki a yanzu, ko talla za a yi sai ka je an sa kiɗa. Kiɗa. Don haka ko talla za a yi domin a janyo hankalinsu sai ka ga an sa kiɗa. Haka, haka fina, haka zalika fina-finan Hausa. A da sukan yi drama ne ba tare da yin kiɗa ko waƙa ba. Amma da suka fahimci cewa kiɗan yana jawo masu kasuwa, mutane sukan kalli fim ɗin su, musamman idan da waƙa mai daɗi, sai suke amfani da kaɗe-kaɗe suna yin fim ɗin. Duba da cewa fim ɗin shine gundaren abin da mutane suke kallo. Amma mafi yawanci a yanzu an, an, akan yi fara yin kiɗa da waƙa. Kamin kuma ita waƙar da kiɗan sukan fito, mutane harsu saurare su, kamai shi kanshi fim ɗin ya fito. Fim yakan sayi wanne musamman idan an yi kaɗe-kaɗe da waƙoƙi masu ɗaukar hankali a wajen mutane. Sai dai wani lokacin kiɗa yakan dame ni, musamman idan na je kasuwa, kasuwar waya domin in kai gyaran wayata ko kuma bari wata kasuwa domin siyan abubuwa. Nakan ga wasu shagunan sun kunna kiɗa wanda kiɗan yana ɗaukar hankalin mutane. Sai ka ga shago da shago, wannan shagon ya kunna wancan kiɗan, wancan shagon ya kunna wancan kiɗan. Ka rasa wane kiɗa za ka ji. Sai ka ji kiɗan sun haɗe guri ɗaya sun dame mutane. Gidajen rediyo sukan yawan, suna yawan sa kaɗe-kaɗe musamman a lokutan da babu wani shiri da za a sanya ko kuma idan ana cikin yin shiri sai a tafi hutu domin sa wani kiɗa domin nishaɗantar da al'umma. Na yi aiki a gidan rediyo a Lu'a yayin da nake saka shirye-shirye, wato mai gabatarwa. Nakan sa kiɗa wani lokacin ko da kiɗan bai burge ni ba, amma nakan sanya shi domin burge mutane. Ina sa kiɗan Larabawa, kiɗan Hausawa, kiɗan Turawa da sauransu. Akwai kuma kaɗe-kaɗe da aka yi domin bege da ya buga annabi musamman a ranar Juma'a. Shi ma nakan sa domin nishaɗantar da masu sauraro na. Ko da kuwa kiɗan bai burge ni ba amma nakan sa shi domin ganin masu sauraro na sun yi farin ciki da shi wannan kiɗan. Sai dai kaɗe-kaɗe musamman na Turawa basu dame ni ba. Amma akwai wani abokin aikina da a kullum in ya zo aiki shi kaɗe-kaɗen Turawa yake sawa. Wanda hakan ya sa ita ma'aikatar ta nuna masa ya rage sa kaɗe-kaɗen Turawa.

Na fi son hawa mattakala idan hau bene hawa ɗaya ne, idan kuma ba hawa ɗaya ba ne, na fi son in hau lifta. Sai dai kuma musamman a Najeriya akan samu matsala da lift musamman idan aka ɗauke wuta toh mutum yana shiga wani yanayi. To duba da irin haka yawanci gine-ginen gwamnati da ba su da tsayayyar wutar lantarki za ka ga ba a fiye amfani da lift ba. Duba da cewa idan mutum ya hau ana iya kawo wuta wani lokacin bata yin minti goma take ɗaukewa. Idan an kawo wutar ta ɗauke sai ka ga mutane sun shiga matsala. Wani, wani sa'in sa'ilin ma ba a fiye sanin cewa mutum ya hau lifta ba. Ba ma manta wa ina yarinya akwai wani fim da na taɓa kallo na ƴan Sudan wayanda suka hau lifta. Bayan san hau lift sun fara tafiya ke nan kamin su ƙarasa ga matattakalar da za su sauka sai aka ɗauke wuta. Suka riƙa sirfa ihu suna neman agajin mutane amma babu wanda ya ji su. Sun shafe awoyoyi a awoyi a cikin lifta nan kamun daga bisani aka kawo wuta. Ko da suka kai inda za su kai sun jigata matuƙa da gaske. Sai dai kuma a yanzu yawanci ma'aikatan da suke a fama da suke amfani da lifta suna neman wutar lantarki da za ta kasance a kunne a ko da yaushe wacce ba za ta ɗauke ba. Mun taɓa zuwa Abuja ni da yarona. Aka zo za a hau lifta mun je shagon Sahad. Kowa ya hau lifta amma shi bai iya hawa ba. Sai ya nuna shi a bashshi ya je ya hau bene. To da yake shagon babba ne ba zai iya ba zai yuyu ya je ya hau bene ba zai iya ɓata a shagon. Haka nan dai da ƙyar ya daure ya samu ya hau lifta ɗin. Amma ko da muka hau lifta ɗin yana ta nuna tsoro, tsoro, tsoro da sauransu. Amma ina tsammanin a yanzu a halin da ake ciki idan hawan bene ya, hawansa ya kai ya wuce fiye da ɗaya dole ne ka samu akwai lifta a gurin. Dan haka dole ne mutum ya koyi amfani da lifta domin bai san a inda zai tsince kanshi ba. Duba da cewa manyan ma'aikatu suna amfani da lifta ne domin su hau bene. Sai dai ba a fiye yin lifta a gidaje ba. Duba da cewa mafi yawanci gidaje aka iske. Tsanani idan hawan benen su bai wuce hawa ɗaya zuwa biyu musamman gidaje mallakin mutane. Sai dai amma kuma ban sani ba. Akwai gidajen da za ka ga suna da yawa musamman a ƙasashen da suka ci gaba irin su Ingila, America, Kuwait, Dubai da sauransu. Yawanci akwai gidaje ko kuma hotel-hotel na haya wayanda suke da hawa fiye da ɗaya. Irin wa'ennan gidajen dole ayi amfani da lifta. Domin idan aka ce ba za a yi amfani da lifta ba to za a sha wahala matuƙa. Na taɓa zuwa wani banki domin in kai ƙorafina wani banki da ake cewa "palmpay". Ko da na je bankin ginin irin tsoho ne haka. Suna da lifta. Sai dai lifta ba ta amfani su ba ta amfani duba da ba su da tsayayyar wutar lantarki. Na sha wahala sosai kamin in hau benen. Suna a na hawa uku ne amma kamin in hau duba da cewa lifta ba ta amfani sai dai na tayin nishi. Da ƙyar na samu na hau. Abin ya wahalar da ni matuƙa da gaske. Haka zalika idan na zo sauka shi ma ina wahala. Sai dai kuma hawan ya fi yin wahala duba da cewa babu lifta. Ko da zan ƙarasa kamin in samu in ga ma'aikatan bankin duba da cha ban yi amfani da lifta ba na yi amfani da matattakala. Sai dai na yi tanishi, na yi tanishi. Na huta sosai kamin in kai ga yin magana. To ni ina ganin amfani da lifta yana taimakawa sosai matuƙa domin rage wa mutum gajiyar hawa. Yana rage wa mutum gajiyar hawa.

Ina son yin hutu a wasu garuruwa, wani lokacin kuma ina son yin hutu a gida. Ina jin daɗin yin hutu a gida, sai dai sau tari na kan yi hutuna a wani garin domin jin daɗi. Ina kuma yin.

Ina zuwa shagon saida kayayyakin sawa misali a bayoyi, dogayen riguna da sauransu. Sannan kuma ina zuwa shagon da ake saida takalma da kuma shagon da ake saida kayayyakin abinci da kuma shagon da ake saida kayan provision. Ina jin daɗin zuwa shago matuka domin yin siyayya, sai dai wani lokacin masu shago akan rasa canje a gurinsu. Ina jin daɗin siyayya a shago musamman ma idan ya kasance na je da kati na. Babban abin da ya burge ni a yanzu shine yadda masu shaguna suke amfani da katin ATM domin siyayya. Akwai shaguna da yawa a jahar Kano misali idan kaje kantin kwari zaka ga shaguna bila adadin. Shagunan kuma sun ƙunshi inda ake sayar da atamfofi, dogayen riguna da shagunan abaya da shagunan takalma da shagunan kayan yara da shagunan kayayyaki iri iri. Sannan idan kaje kasuwar kantin wato kasuwar Singa zaka iske shagunan da ake saida katan katan na biskit-biskit. Akwai kuma shagunan da ake saida buhunhunan shinkafa. Akwai kuma shagunan da ake sayar da lemuka. Akwai kuma shagunan da ake sayar da katan katan na taliya da macaroni da sauransu. Haka zalika idan kaje kasuwar malam Kato shima suna da jerin shaguna kala kala. Akwai shagunan da ake saida provision, akwai kuma shagunan da ake sayar da kaset kaset wato fina finai. Akwai kuma shagunan da ake saida kayan electronics da sauransu. Amma ni na fi son inje manya manyan shaguna wato super market domin zanyi-- za kayi siyayya ka cikin natsuwa ga AC. Sannan zaka zaɓi kayan ka a cikin natsuwa ba tare da gudu ko sauri da sauransu ba. Duba da cewa shagunan da suke cikin kasuwanni akan samu cinkoso sannan kuma kasuwanni sukan rufe shagunan su, sukan rufe wato kasuwanin su a lokacin, a lok-- a, a takaitaccen lokaci misali ƙarfe shida. Su kuwa manyan shaguna sukan kai har zuwa ƙarfe goma na dare. Ana cinikayya da hada hada a ciki. Dan haka na fi son inje manyan shaguna a inda zan yi siyayya ta a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Akwai kuma shagunan da ake sayar da kaji wayanda aka yanka aka sa a firinji da kuma shagunan da ake sayar da kifi wayanda suma ana sa su a cikin firinji. Sannan kuma akwai shagunan da ake saida wato ainihin kayan, kayan miya da kayan marmari kamar irin su ayaba, gwanda, kankana da sauransu. Shima wannan shagon ina jin daɗin zuwan shi. Sai kuma shagunan da ake sayar da kayan ɗaki kamar irin su gado, kujera, mudubi da sauransu. Shima wannan shagon nakan je in zaɓi kayan da suka yi mun. Musamman ma a Kano irin waɗannan shagunan anfi samun su a gandun Albasa da kuma unguwar Zurot. Mutum zai je ya zaɓi kayan da suka yi mishi ya siya. Bayan kuma mutum ya siya su shagunan suna da motocin da za su ɗauko ma mutum kayansa su kawo mishi har gida. Haka zalika manyan shaguna bayan ka sai kayan ka, za kabi layi a tsanake ka biya kuɗi. Wannan shima yana burge ni kuma za kayi amfani da katin ATM na, na, na dinka a zara kuɗi, shi ke nan. Dan haka zaka iya zuwa shagon ba tare da ka je da kuɗi a hannun ka ba. Ina jin daɗin siyayya a irin waɗannan manyan shagunan.

Idan na je wurin aiki misali da safe, muna da butar ruwan zafi. Nakan tafasa shayi wani lokacin in sai burodi in ci. Wasu lokutan kuma in haɗa da biskit. Wani lokacin nakan je da abinci na wurin aiki a kula. Idan lokacin cin abinci ya yi, in ci. Amma sotari nakan siyi abinci a gurin aiki misali indomie ko kuma shinkafa da miya. Amma na fi cin indomie. Musamman shinkafa idan na dawo gida ita zan ci. Wani lokacin kuma idan na riga na karya gida, nakan yi haƙuri ba sai na ci komai a gurin aiki ba. Ba sai na ci wani abu a gurin aiki ba. Sai in haƙura, sai na dawo gida in ci.

Na rungumi kasuwanci musamman a cikin unguwa, a inda muke tare da yan uwa. Amma sotari, na kan kai kasuwanci na guraren aiki domin sayar da kaya na. Wasu lokutan kuma, na kan aika da kaya na zuwa maƙotan jihohi domin an siyar ma. Sai dai, sotari na kan je maƙotan jihohi da kai na domin gudanar da kasuwanci. Musamman ma a lokacin hutun ƙarshen shekara ko kuma lokacin da Sallah ta gabato, na kan sayi kayayyakin da aka fi buƙata domin gudanar da shagulgulan Sallah na kai waɗannan wurare domin siyarwa. Wani lokacin kuma, na kan kai su kama irin su takalma, jakunkunan sawa da sauransu.

Ina son kayayyakin a ci kamar irin su doya, shinkafa, tuwo shinkafa, miyar agushi ko kuma tuwon shinkafa miyar kuka ko kuma tuwon shinkafa miyar taushi. Hakazalika, sotari na kan ina son abinci kamar dafaduka, dafadukan shinkafa da wake ko kuma dafaduka ko kuma shinkafa fried rice wacce za ta za a sanya mata kayayyaki kamar irin su karas, peas da sauransu. Ina kuma jin daɗin tuwon dawa da tuwon masara. Ina son wainar shinkafa da miyar taushi sai dai kuma ba kullum nake son cin waina ba. Nakan ci misali ace inci waina sau ɗaya a sati. Amma tuwo kam zan iya cin tuwo fiye da sati zan iya yin fiye da sati biyu ina cin tuwo bai ishe ni.

To yawanci ina yin harsashi a lokacin bacci musamman idan ina yin mura. Amma idan lafiya ta ƙalau bana yin shi. Sai dai idan na kwanta a tare da wanda yake yin harsashi, abin yana damu na matuƙa domin yakan hana ni bacci. Ina jin daɗin kwanciya a inda ba'a yin sa. Amma idan ina, idan bana mura, na kan yi bacci na lafiya lau ba tare da mun shari ba. Mun sharin yana zuwa a lokacin da nake yin mura. Sai dai wasu lokutan, musamman a lokutan sanyi, idan an yi hazo hakan tana faruwa da ni. Musamman ma idan an ɗan yi sanyi, an ɗan yi sanyi a ranar hakan yana damu na matuƙa.

Ina yin bacci a da misalin ƙarfe goma na dare wani lokacin kuma nakan kai ƙarfe shabiyu. Kai har ƙarfe uku ma ina kaiwa ban yi bacci ba amma abin yana damuna. Ina so in riƙa yin bacci da wuri musamman hakan zai taimaka min wurin tashi da wuri domin gudanar da ibadata. Lokacin kwana wanda zai taimakawa lafiyar ɗan adam yana farawa ne daga misalin ƙarfe tara ko kuma ƙarfe takwas. Mu dai bar shi a ƙarfe tara ɗin. A lokacin mutum ya gama duka gudanar da al'amuransa, mutum ya yi sallah to sai ka kwana da ƙarfe tara hakan zai ba da dama a yi isashen bacci lafiyayye.

Ina iya bada barkwanci amma misali, musamman a tsakanin wa inda na saba da su. Ina jin daɗin zama da mai barkwanci domin hakan yana bada nishaɗi. Sai dai gaskiya ne ba ɗabi'ata ba ce yin barkwanci. So tari ni mutunce mai tsayawa akan abun da yake daidai. Sai dai kuma mutum mai barkwanci ina jin daɗin zama da shi. Musamman ma a lokacin da nake cikin damuwa ina jin daɗin in ga ana barkwanci domin hakan yana burge ni matuƙa da gaske. Musamman ma a lokutan da ake hutu ko kuma ake nishaɗi tare da iyali. Sai dai ina son in zama mai barkwanci domin mutum mai barkwanci yana samun karɓuwa a cikin mutane. Ana jin daɗin zama da shi. Musamman ma mutane.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci musamman idan nayi kasuwanci da mutum kuma na ji daɗin mu'amala da shi. Sau tari, dangantaka ta kasuwanci takan samu tasgaru musamman idan aka samu rashin amana a tsakanin juna ko kuma aka samu jinkirin lokaci a tsakanin juna. Amma idan aka sa amana da gaskiya a cikin dangantaka ta kasuwanci, hakan zai bayi ga samawar arziki da kuma ɗorewa a cikin harkokin kasuwanci. Akwai kasuwanci, akwai dangantako, akwai dangantaka da yawa ta kasuwanci da nayi wanda abin ya burge ni sosai a inda na zuba jari na aka gudanar da kasuwanci kuma aka ci riba. Sannan kuɗina suka dawo ba tare da ciwon kai ba. To wannan kaga dangantaka ce ta kasuwanci mai aminci da aka haɗa. Amma akwai dangantaka ta kasuwanci wadda za a samu matsala. Na kuma sami irin wannan a inda na ba da kayana a siyar. Inda a halin da ake ciki har yau ba kuɗin ba kayan. To wannan dangantaka za a samu matsala a tattare da ita. Haka zalika dangantaka ce wacce za a iya cewa an gina ta ba a ji daɗi ba. Ba za kuma a ƙara yin ta ba a nan gaba. Sai dai gina dangantaka mai kyau ta kaɗa ta kasuwanci tana haifar da arziki. Bana manta wa akwai wani labari da na ji na wani bawan Allah wanda aka ce mishi ya kawo citta buhu ɗari biyu. Da ya tashi sai ya kawo buhu sittin wanda suke na citta amma sauran buhuhunan duk ba citta ba ce. Ɓawon dankali ne aka busar da shi. Wannan bawan Allah da ya gina dangantaka mai kyau ta kasuwanci, Allah kaɗai ne ya san irin arzikin da zai samu. A inda ita wannan baiwar Allah ta je inda ta ta inda suke cinikayya ta neme shi ta rasa. Wato ai nihin da gangan yai wannan cutar. To sukan suwa wannan kuɗin da ya samu bana jin za su yi mishi albarka domin ya gina dangantaka mara kyau ta kasuwanci. Gobe kuma ba za a iya ƙara neman shi ba domin ƙara domin ƙulla wata harka ta kasuwanci kenan ya yi wa kansa. Ya taƙaita arzikinsa. Amma da ya gina dangantaka mai kyau ta kasuwanci, zai sami arziki mai yawa. Za a yi ta neman sa ya kawo kaya. Kenan ya sami sana'a kullum ya kawo kaya a siya a biya shi kuɗin shi. Don haka gina dangantaka mai kyau ta kasuwanci tana haifar da arziki da kuma samun nasara a rayuwa.

Ina zuwa aiki akan lokaci dai dai. Duba da cewa duk wanda bai je aiki akan lokaci ba akan cire wani abu a cikin albashinsa. Nakan tashi na misali ƙarfe huɗu na asuba bayan nayi s-- na bayan nayi Sallah sannan an fara yin wasu ayyuka kamun a kira sallar asuba. Idan nayi Sallah sai in tashi in yi ƴan share sharan gida, in haɗa wa yara breakfast wato karin kumallo. Sannan kuma ni ma in haɗa na wa karin kumallon. Bayan mun karya mun yi wanka sun sa uniform sai in je in ajiye su da misalin ƙarfe bakwai da rabi na safiya. Bayan na ajiye su a makarantar su sai in wuce gurin aiki. Zuwa ƙarfe takwas na isa wurin aiki wanda shine daidai lokacin da aka tsara domin mutum ya halarci gurin aiki. Matuƙar mutum bai halarci aiki wurin aiki ƙarfe takwas ba ya ƙara kamar minti goma sha biyar ko kuma minti talatin. Wani lokacin akan ɗaga wa mutum ƙafa daga minti goma sha biyar amma idan ya kai minti talatin to za a cire wani abu a cikin albashinsa. Dan haka duba da cewa kowa yana son ya anshi albashinsa cikakke ya sa ba a wasa da zuwa gurin aiki akan lokaci. Domin mutum ya anshi albashinsa cikakke. Domin kuwa a cikin kwana talatin ko kuma inci kwana ashirin da biyar dinnan matuƙar a ce ko wace rana ka yi latti to za a zabtare kusan ɗaya bisa uku na albashin ka. Ɗaya bisa uku kuwa yana da yawa wanda zai iya rufe maka wasu abu buƙatun ka. Dan haka domin guje wa wannan matsala ya sa da misali kamun ƙarfe takwas ta cika ma'aikata sun hallara a gurin aikin su. Musamman ma malaman makaranta duba da cewa ana fara yin assembly ƙarfe takwas na safe. Wannan sa-sa'ilin ma kamun ƙarfe takwas ƙarfe bakwai da rabi an isa gurin aiki. Domin fara gudanar da aiki akan lokaci. Domin sammako yana da amfani matuƙa kuma idan mutum yayi sammako yakan yi aiki da yawa. Sai mutum zai samu isashen lokaci domin gudanar da aikinsa. Amma mutum idan ya wuce ƙarfe takwas misali zuwa ƙarfe tara za a samu matsala da haskaro domin gudanar da aiki ya tafi daidai yadda ya kamata.